A ranakun mako ina son, um, rana ta Juma'a. Um, rana ta Juma'a yana daga cikin ranan da na fi so saboda rana ne da nake ɗauka rana na musamman. Rana da nake yawanci ina farin ciki, ina jin walwala, ina jin asake. Dan rana-- ranan Juma'a, um, ina ɗaukanta rana na musamman. Sai kuma rana Asabar. Rana Asabar ita ma ina ɗaukanta mai muhimmanci saboda ina samun na yi hutu bayan na yi aiki.

Eh ina amfani da hannu na dama a kowane lokaci dan ina jin daɗin amfani da shi. Ni ba bahago ba ne, ni badamene. Ina amfani da hannun dama wurin rubutu, wurin cin abinci, wurin sabida na fi jin sa rikewa. Na fi yin abu a natse ba kuskure. Yawanci ban cika yin kuskure ba. Ina amfani da hannun, hannun dama. Ina jin daɗin amfani da shi.

Eh, ina cire takalma a gida. In na dawo daga aiki, na sa takalmin ma'aikata. Na dawo, ina cirewa sai in sa takalmin yawon tsakar gida. Takalmin slippers kenan wanda nake cirewa sai na ji ƙafana a sake sabida, um.

Eh, gaskiya ina matuƙar jin tsoron abu ya taɓa ni ba tare da na sani ba, ban ankara ba kamar dabba kenan. Na matuƙar jin akwai wasu irin dabbobi da banna son suna taɓa ni. Ina jin tsoronsu, ko kare ko kuma maciji ko kuma wani abu dai. Ina matuƙar jin tsoron wannan. Ina jin tsoron wuta kuma, wuta kalan wuta na, na murhu wanda ake girki da shi. Ina jin tsoron wannan saboda yana da zafi.

Ina karanta littafi wani lokaci ina buga, um, wasa, wato wasa na ƙwallon ƙafa. Ina buga wa don nishaɗi. Ina yin wannan, um, abun don nishaɗi. Naji na sake, naji na samu farin ciki, ina kuma karanta. Akwai littattafan da nake karantawa, wanda ina karanta su ina samun nishaɗi. Ina ganin kuma wasan barkwanci, shi ma yana matuƙar ban nishaɗi. Ina samun nishaɗi a wannan, in ina kallon wasannin nan.

Na fi son zama sabida wani lokaci ina tsaya ina yi kimanin wani lokaci da, da dama ina gajiya, ina samun guri indan na huta sai na zauna a ƙasa ko a kan, a kan kujera. Na fi son gaskiya zama a kan tsayuwa, tsayuwa sai dai ko ina gaji da zaman ne ko kuma ina je gun da akwai layi sai zan iya tsayawa kar layi ya wuce ni ko kuma wani abu haka. Amma dai na fi son zama zama ina matukar jin daɗinsa.

Ina jin daɗi ranar biyan albashi. Ina samun farin ciki, ina samun walwala. Sabida akwai abubuwa da zan yi da wannan kuɗin da albashina in ya zo min. Ina samun nishaɗi. Um, akwai bukatu da nake so na biya. Akwai abubuwa da nake so na cim ma. In wannan albashin ya zo min. In an biya ni albashi a ma'aikata na, ma'aikatan da nake aiki, in an biya ni albashin nan, akwai wasu ayyuka, ayyuka da nake so na yi wa wanda ban samu na yi ba. In an biya albashin na ne zan, uh, cim ma wannan burika nawa. Ina matukar jin daɗi.

Ina amfani da waya ne waya kamfanin Samsung. Waya, waya wanda yake Android ina amfani da shi. Waya mai yanar gizo, waya mai, mai fasaha, mai tarin fasaha da ilimi. Waya da aka ƙirƙira dan magance mana wasu buƙatu na yau da gobe. Ina amfani waya na kamfanin Samsung don ina matuƙar jin daɗinsa. Yana da daɗin amfani, yana da daɗin amfani da tarin ilimi da tarin sauƙi a wannan waya.

Uhm, kuɗin lantarki a wata ina biya ne, ina biyan uhm, dubu biyar ne. Eh, gidanmu gida ne da ba wani amfani da wuta muke ba, amma kuma kuɗin lantarkinmu dubu biyar ne muke biya duk wata. Duk wata muna biyan dubu biyar. Uhm wani lokacin kuma in ba a biya ba a watan in ba a kawo wuta ba so yana kasancewa basa, bam ma biya. Sai watan da aka kawo wuta ne sannan za mu biya kuɗin lantarkin na kimanin dubu biyar biyar.

Eh, ina cin biskit ne a wurin aiki. Saboda ba komai ba ne da in ina cikin mutane zan ci, so ina samun lemo da biskit ko kuma kayan marmari, su kankana da ɗan wasu abubuwan da ba a rasa ba. Da kuma ina shan shayi a wurin aiki. Shi ma yana matukar taimaka min, yana ƙara min kuzari, yana ƙara min ƙarfin gwiwa. In na sami shayi, ina sha a wannan wurin aiki. Ina kuma cin ɗan wasu kayan makulashe da ɗan wasu abinci.

Na fi son na ma naman ƙaramin dabba. Naman ƙaramin dabba yana da ɗanɗano, kalan ɗanɗano na musamman, yana bai shi da tauri, yana da matukar ɗanɗanon shi. Na fi son naman ƙaramin dabba wato naman akuya, kenan ko kuma naman rago. Ban cika son naman raƙumi ba ko kuma naman shanu. Waɗannan suna da tauri kuma suna da wahalan ɗan aiki, suna da kuma wahalan wurin girki. Amma naman ƙaramin dabba akwai daɗi, akwai tarin, tarin kayan marmari, tarin jin da awannan naman.

Ina kulle ƙofan ɗakina ko ƙofan gida, kullum ina kulle ƙofa gaskiya. Ina kulle wa sabi da wani lokacin datti zai shiga, wani lokacin ƙura zai iya shiga, wani lokacin kuma akwai dabbobi da suke yawo a tsakar gida ko, ko kalan kaji haka za su iya shigowa. Shima yana da kyau ma a dinga kulle ƙofofi. In an gama amfani da shuka kuma in za a fita sai aka mata ana kulle ƙofa.

Ina ra'in bawa mabukaci ne raguwar abincina, uhm, wanda yake bukata. Zan fita kofar gida, akwai almajirai ko ma'aikata, ina zan kira su, na tambaye su in suna so su ci wannan abincin sai na basu amma ban cika zubarda raguwar abinci na ba, ina bayarwa wa wani ne wanda yake bukata. Wani lokaci kuma raguwar abincin, uhm, in zai, in zai yiwu za'a sa a firij, za'a sa a ma'ajiya a ajiye shi zuwa gobe ko zuwa wani lokaci ayi amfani da shi.

Eh, ina matuƙar son buɗe taga a ɗaki sabida iska ya shigo. Akwai lokacin da ɗakin babu wuta ko babu haske, sai na buɗe taga. Ina matukar buɗe taga don iska ya shigo, don insamu iska, iska ya shigo a sami haske. Wani lokacin kuma ɗakin akwai duhu, sai ka buɗe taga ka sami haske. Haske ana yawan buɗewa sabida wayan nan dalilan da wasu ma dalilan. Ina buɗewa yana da matuƙar amfani, amma in akwai wuta ban cika buɗe taga ba.

Ina da sassafe inna farka, ina addua ne, ina addua in na tashi daga bacci, zan yi addua sannan na je na ɗan karanta littattafai, na ɗan motsa jiki, in na motsa jiki, saina zo na ci abinci. Wayannan sune abubuwa da nake yi da sassafe inna tashi. Amma karanta littattafan ba koyaushe ba ne nake yi. Akwai ranakun da in ke karanta littattafai a yawanci. Na yi addua, zan je na motsa jiki, inna motsa jiki sai in zo in ci abinci.

Ina raba abinci da mutane, sai tare da dama. Wani lokacin ma za a dafa dayawa don a raba da mutane. Mutane su zo su ci, su ji daɗi, su samu walwala. Wani lokacin kuma in aka dafa ma, in aka dafa kaɗan ko kuma na mutum nawa aka dafa ko kuma na wasu, sai mu raba da mutane wanda muka zo da su, sai mu kira su mu ci abincin nan tare. Su ci abinci, mu ma mu ci abinci. Ina rabawa, ana ci, dafa abincin da yawa ma yanda za a raba da mutane.